Eh, gaskiya sau ɗaya nake share ɗakina. Duk safiya ake zuwa a share ɗakin. In an share da safe, an tafi aiki, an dawo da yamma a yi bacci, a ɗan yiwance abubuwa. To shiyasa gaskiya ake sharewa sau ɗaya. Saboda ba wani amfani ba, datti yake yi sosai ba, ba ɓaci yake yi ba. Duk dai wani abun in aka ce an share sau ɗaya a rana yayi to gaskiya. Tunda ba datti yake yi ba, babu ƙura sosai. Saboda kawai in muka yi sau ɗaya haka a rana shi ke nan da safe. Da sassafe an tada shi an, an yi wanka, an yi karya, an yi abin da ya kamata. To siyadin share ɗakin shi ma sau ɗaya aka muke yi.

Eh gaskiya bana zuwa gidan fim, saboda maganan gaskiya gidan fim in ba dai yara ne suka matsa a je ba gaskiya bana zuwa. To amma in yara suna so a je haka, na kan je kuma ba ko da yaushe ba ne. In yara ne suka matsa akwai wani fim ɗin da ya fito sabo, to sai c-c-ce ce mu je sai mu tashi da iyalina sai mu je mu kalla. Amma ba ko da yaushe ba ne, hakan yana faruwa kaman so ɗaya a wata aka ko so biyu baya wuce hakan.

Eh to, in an sa ni in gabatar da rahoto zan iya amma bawai na ko ya aikin gabatar da rahoto bane. Amma ina kyautata zaton in zan an ba ni dama zan iya gabatar da rahotanni da dama domin mutane ko a talabijin ko a gidan rediyo ko dai wani gun daya kama taku yanar gizo zan iya gabatarwa. In aka bani rahotannin da zan gabatar zan iya bayarwa tun dadai ayy karantawa zan yi sannan na tabbata ni malami ne a makaranta ina koyarwa. Dan dai in gabatar da rahotanni ana tunanin zai bani ko wani matsala. Bana tunanin gaskiya zai walar da ni. Dan haka ina kyautata zaton zan iya gabatar da rahotanni. Ba wai ko na taɓa baya, na taɓa gabatarwa bane amma ina da, ina kyautata zaton zan gabatar inda ya kamata sosai gaskiya.

Eh, duk wani ma'aikaci burinsa ya gama aiki lafiya sannan ya kai matsayin babba a gun aikin. Ko a ce kai ne gaba ɗaya kake tafiyar da al'amurorin wajen aikin ko kuma iya inda kake misali ofis, ofis, ofisinka. Ofisinka kai da kai ne yaro ne ka zo wajen ka fara aiki sabo da akwai wanda sun fi ka a wajen da akwai wanda yake ba ka umarni a wajen akwai wanda shine maigidanka. To burinka ne a ce kai ma rana ɗaya tun da shi wancan zai zo ya girma, zai zo ya tsufa akwai retire. To haka kai burinka ne kai ma rana ɗaya a ce ka zama babba wani sosai a gun aikin. Kai ma kana bayar da umarni ka ce a yi ka ce kar a yi. Shi ne gaskiya burin kowane ma'aikaci a ce shi ma ya kai-- ya zama, ya zama gwanin gun aikinsa, ya zama babba gun aikin. Shi ne burin kowane ma'aikaci.

Eh, maganar gaskiya na fi son tuwo. Tuwo ko na gari, ko, ko tuwon masara, ko tuwon doya, ko tuwon dawa, ko tuwon rogo duk wanda ya samu gaskiya ina ci. Indai aka ce tuwo ne, to gaskiya na fi son shi. Harna shinkafa ina so ace tuwon shinkafa, tuwon masara, tuwon dawa, tuwon gero, tuwon rogo, tuwon doya duk wanda ya samu gaskiya ina ci sosai. Saboda ni, ah, abinci gaskiya babu wanda na fi so irinsa. In aka ce dai tuwo, to malam bana wasa da maganan tuwo. Nakan so in ci tuwo sosai ne inda ya kamata. Ba kamar irin su shinkafa ba. Wani abin in irin su shinkafa ne zaka ga inna ci sau ɗaya, sau biyu sai in ji bana son ci kuma. Amma tuwo baya isa na nakan ci tuwo ko so nawa nake so. Dan in ya ci so ɗaya, so biyu, so uku a rana ɗaya duka ban damu ba. Amma wani abinci kuma in ci yau, in ci gobe duk sai in ji daidai. Amma in wani abinci ne na ci yau, na ci gobe, na jera kwana uku ina ci sai kawai in ji na gaji. Amma shi tuwo gaskiya ko kwana nawa nayi nake ci bana gajiyan da ci.

Eh gaskiya duk wani kayan yaji, abun da ya kama da barkono, kananfari, tasoro, citta duk ina ci. Citta ina cin citta sosai a abinci ko a shayi ko a abinci ko ma duk abun da ya kama. A kunu ma ana samun citta. Dan haka gaskiya ina son citta sosai kuma ina cin citta a abinci na. Duk wani kayan yaji gaskiya bana rabuwa da shi. Citta kuwa cikin barkono ne, cikin abinci ne ko ma me citta gaskiya ina cin citta sosai. Bana wasa da maganar citta, ina cin citta sosai, yana cikin abinci na sosai ana samun shi.

Eh ina son zama gun taga kuma dalilin da yasa nake zama kusa da taga shine sabida iska. Dai akace kana kusa da taga to duk wani iska da za ta shigo kana da kaso mafi yawa cikin wayanda zasu samu iskan nan. Shiyasa nake zama gaskiya a bakin taga sabida iska barin garin mu da zafi to kaga ai bazaka zauna cikin zafi ba sai dai kazauna kusa da taga. Sannan bayan iska kuma duk wani abun dake faruwa ta waje zakayi ta gani. Da iya ganin masu wuce wa in wani abun ake yi duk hankalin ka na ta tagan ma kana gani kuma kana sanin meyake faruwa to gaskiya shi sa abin da yasa nake zama kusa da taga.

Da daddare nake chajin wayata. In na chaja da daddare zuwa safiya ta cika dari cifcif, in ta cika dari na safe na je gun aiki zuwa rana zuwa dari yamma ina dawo gida kuma sai in sa ta chaji. So da yawa haka nake caji gaskiya sai dai in an samu rashin wutan lantarki. Ban samu na yi cajin ba da daddare to watakila in na je gun aiki da rana sai in tafi da abun chaja wayar sai in yi cajin wayar. Amma dai na fi yi gaskiya da daddare saboda in na je gun aiki na so aiki ya kai ni. To amma idan bamu samu wutan lantarki da daddare ba shine yasa wani lokacin nake caji ko da rana ko duk dai lokacin da na samu wutan lantarki na caja ta.